Wane irin kyauta kakeson bayarwa? Toh eh nidai gaskiya inada gururruka sosai ta ɓangaren kyaututtuka da saurinsu. Nafarko, akwai kyauta wanda nakeso inma mahaifiyana. To shi abunda nasa nakeso inmata wannan kyautan saboda a shekarar da za'a haifeni, a shekararne babanmu ya biya mata kuɗi za taje ƙasar Saudiyya wanda duk wanda yasan a al'adan musulunci duk wanda yasamu hali yakan je Makka sannan ya kai iyalanshi. To shekarar da za'a haifeni, shekarar ne ankasamu cikina to shine sanadiyan rashin zuwanta wannan makkan. To inaso in zama nine sanadiyan zuwanta makkan nan insha Allahu. Kana kyauta ta farko. Ta nan kyauta ta biyu ita kuma ta ɓangaren mahaifina ne. Ita kuma wannan kyauta ina so in gina mashi katafaren gida na alfarma wanda zan haɗa komai kaman kayan jindadi kaman irinsu AC, fanka, hun solar da kuma haske da kuma ruwa. Sannan sai kyauta na uku ita kuma kyauta ce wanda nake so na ma ƙanin babana wato wanda ke bin babana saboda hidimar da yake yi da mu to shima ina so in mashi kyauta kaman shima ina so in biya mashi Saudiyya. Sannan babanmu shima ina so in ƙara kai shi duk da yaje amma ya ƙara zuwa, ya ƙara bauta ma Allah. Sannan in siya mashi mota, sannan shima ƙanan babana ina so in siya mashi mota. Sannan kuma akwai babban yayana wanda gaskiya a rayuwana ina mugu-mugun ji da shi. Yayana ne wanda a duk duniya banda wanda ya kai shi ina mugu-mugun son shi. Sannan shima ina so in gina mashi gida. Kyautar da nake so in mashi ke nan da motan hawa da kuma duka abunda zai more na jindaɗin rayuwan shi. Sannan kuma ƙannena su ne na huɗu suna daga cikin waɗanda nake so a rayuwata idan na samu hali in musu kyauta ta a zo a gani suma dika dai ina da burin in gina masu gidaje eh duk wani ɗawainiya nasu zan ɗauki nawinta in musu aure. Sannan kyauta na biyar shi kuma gaskiya wannan kyauta ne wanda kusan ince kaina zanyi ma, tinda matata zanyi ma, ita kuma kyautar da nakeso inyi mata, ina so in dauke nauyin kayan dakin da al-adance al-adan mu na bahaushe. Uwar yarinya ita ke kayan ɗaki to wannan aikin ina so ya zan a ce na ɗauke shi ni zan gudanar da shi. Sannan sai ta ɓangaren sutura shima ina so in yi ma iyayenta kayan ɗaki, kayan sawa haka. Musamman mahaifinta tsoho ne wanda wurin nema auren ta, ko in ce wurin abunnan abokanann karawata ya jajircewu sosai wurin cewa ni yake so to shima ina so in mashi kyauta. Sannan kuma akwai kyauta da nake so in ma abokina Ahmad sunanshi Ahmad abokina ne wanda lokacin da ina secondary school mun shaƙu sosai ya taimake ni lokacin ina makarantar kwana shi kuma babansu na garin lokacin yana jeka ka dawo, to ya taimaka mana da irin abinci taliya, macaroni, indomie da kuma irin garin kunu haka da irin sauran abubuwa daina al'adan Bahaushe. To shima abokina ne wanda ina so in mashi kyauta kaman ko mota haka in Allah ya hore mani in Allah yasa na samu arziki mai yawa mai amfani. To gaskiya waɗannan su ne manyan kyaututtuka da nake so in a rayuwata sai kuma wanda Allah ya ciyar in Allah ya kawo hali, irin abokanan tafiya haka duk wanda Allah ya ciyar shima ana iya mashi kyauta. To su ne gaskiya manyan kyaututtukan da nake so in yi a rayuwana da kuma kyautata ma irin wanda Allah yasa yana rabo shima wannan irin dubu ɗaya, dubu biyu, dubu uku, dubu huɗu duk wanda Allah ya ciyar ana iya ba shi.

Eh ina shan madara. Ka ji wani tambaya naka? Eh sosai ma kuwa. To ka san shi shan madara ya danganta, daga yanayin da mutum yake ciki. Kaman in mutum yana cikin kuɗi yana shan madara saboda tana ɗan ƙara taimaka mai wurin kuzari. Sannan kalan madaran da na fi so, na fi son madaran shanu. Madaran shanu idan an tatso shi, to irin da zafi zafin nan na shi gaskiya ina son shi sosai. Sannan kuma akwai irin madara wanda akeyu na shago irin na sacet sacet shi ma ina son shi sosai. Madara ai abu ne mai kyau. Dole duk mutum da wahala ma cikin mutum ɗari zaka samu casa'in da tara suna shan madara kashi ɗaya ne ba za shan madara. Saboda akwai wanda baya son madara saboda daƙaƙƙinta da take taso mashi a zuciya. Amma ni gaskiya ina son madara sosai saboda ai madara tana da amfani sosai a jikin mutum. Kuma tun muna ƴan ƙanana dai ai muna shan ta tun da ita ce a muke sha tun muna ƴan ƙanana a mahaifan mu. To gaskiya ni mutum ne wanda nake son madara kuma madara tana ƙarin gyaran fata da sauransu. Kullum da safe sannan kullum da safe sai na sha shayi kuma shi shan shayin nan dole sai da madara. Gaskiya ni ma'aboci shan madara ne sosai kuma ina son madara a rayuwana. Allah dai ya kawo mana kuɗin da zamu zage shan madara. Amma madara ina son madara sosai sosan gaske. Sannan kuma gaskiya da wahala ma ka samu mutum wanda baya shan madara saboda madara tana da amfani sosai, sosai a jiki sosai. To ni dai gaskiya a rayuwana ina son madara sosai. Ko in ce gaba ɗaya family mu muna shan madara sosai. Dan duka a family mu gaskiya ba wanda baya shan madara kowa na shan madara. Saboda tun muna ƴan ƙanana muna sha kuma yanzu kullum muna sha a shayi. To ka ga ba zan ce ban shan madara ba saboda ni kullum ma sai na sha. A kuma lokacin da kawai zan tafi ina da kuɗina zan iya biya wa a shago in siya madara. Ko ko in zo irin madaran fura haka shi ma ina siya, ko ko in ga irin masu fulanin nan suna yawo da fura madara shi ma ina siya, irin mai tsamin nan. Sannan akwai madara lokacin da ina zuwa ƙauye, kaka mutum na yawan tatso mun shi. To shi ma gaskiya ina son kala wannan furan. Ina son fura sosai, sosai, madara sosai a rayuwana. Muna amfani da shi sosai ta ɓangarori daban daban. Kamar irin wurin yin fura ana amfani da shi wurin sacer wurin shan shayi duka dai muna shan madara sosai.

To, gaskiya ya danganta. Kin-- ka san shi yana yin aiki, kira ya danganta. Gaskiya ina iya karɓan kira zai kai kusan su talatin ko ma arba'in. Saboda wurin aiki harka ce ta siya, siye da siyarwa. Duk wanda zai neme-neme ma niyyar wanci, sai ya kira ni ta waya saboda maimakon mutum a ce yana son kaya ya zo da kanshi daga wani wuri. Kaga dole mafitan shi ɗaya ne shine ya kira ni. To, gaskiya ana iya kira na zai kai ko su hamsin a rana. Eh, ina karɓan kira zai kai su hamsin a rana. Saboda ko ma yafi banni iya, ba zan iya ƙididdigewa ba amma gaskiya tsakanin da Allah ana kira na a waya sosai, sosai. Kamar da safe manaja zai kira ni. Manaja kau yana min kira sau biyar da safe zai kira ni ya ji shin an kawo kaya. Sannan masu zuwa ɗaukan kaya sun zo su tafi. Sannan da rana zai tabbata shin kaya sun ƙare a-a-a akwai buƙatan ƙara kaya. Sannan kafin a tashi zai ce a sallami kira ni. Ya ce a sallame ma'aikata. Sannan bayan an tashi aiki zai ce in tabbata an kulle kome da sauransu. Sannan da daddare in zai wuce zai ce in zo ya ɗauke ni mu wuce. To, ka ga aƙalla manaja ya kira ni sau biyar. To, irin masu saye da siyarwa, abokanan kasuwanci ko wanne zai kira saboda matsalar transport ya yi tsada ko akwai nisa. Kaga duka dai kira za a ta amfani da shi ta waya. To, shi ne zai sauƙaƙa. To, gaskiya ina karɓan kira zai kai su hamsin ko ma yafi a rana. Ya danganta daga yanayin ranar, da kuma yanayin kostoman da an ka samu a rana. A ji inda tsarin wannan kira na yake. Ana kira na su hamsin ko ma sama ga hamsin. Gaskiya shi ne tsarin kiran waya.

Eh to, shi gaskiya ka san shi matashin kai a ƙa'ida musamman munanan a ƙa'ida, munanan Najeriya kuma a ƙa'idar Bahaushe za ka samu ah gado yana da matashin kai ƙwara biyu, na mutum ɗaya na matanshi ɗaya. Sannan kuma idan ka zo falon mutum, shi ma falo za ka samu yana da kowacce kujera kamar babban kujera wanda ake ce ma kujerar mutum huɗu tana da pillow ƙwara huɗu. Sannan kujerar mutum uku tana da pillow ƙwara uku. Sannan kujerar mutum biyu tana da pillow ƙwara ɗaya sai kujerar mutum biyu tana da ƙwara ɗaya. Da ma a ƙa'idar mu na Najeriya muna sayan kujeru set. Kujera huɗu shine set ɗaya. To ka ga pillow huɗu, ga uku, ga biyu, ga ɗaya, ga ɗaya. Sannan ga biyu na gado zai kai kusan pillow goma duk da ba ni nake amfani da su ba amma dai tunda a ɗakina suke a ɗakin matana matsayin ina amfani da shi.

Eh, to gaskiya ya danganta. Ina yin rubutu irin na Turanci da Hausa sosai. Amma gaskiya in dai ɓangaren rubutun Larabci ne da alƙalami ban cika iya rubutu sosai ba. Kuma mafarin abun shi ne na fi yin rubutun Turanci da Hausa a kan Larabci. To shi yasa gaskiya na fi ƙwarewa a rubutun Turanci da Hausa. Eh, na iya rubutu kuma gaskiya rubutuna yana da kyau saboda ina kwantar da hankali in yi rubutuna a natse. Gaskiya rubutuna yana da kyau sosai sosai, musamman ma dai na Turanci nan da Hausa. Shi ne rubutuna wanda ya fi.